Gidan mu, irin ƙasan gida da yake cikin gidan mu ƙasa ne na laka, ƙasa ja. Amma yanzu mun sa interlock a cikin gidan mun kulla gabaki ɗaya wannan jan ƙasan nan, sabida a samu idan lokacin damuna yayi ba za a samu wannan taɓo ba kuma ba za a dinga samun ƙura ba. Wannan interlock ɗin yana da daɗin, yana da sauƙin sharewa da kuma sauƙin, sauƙin wanke wa.